Kuɗin lantarki a wata ya kai dubu arba'in. Dammu bamu amfani da flat rate, mu muna amfani da mita a gidan mu, to kuɗin dubu goma dubu goman da ake sa kowane sati, in ka haɗa shi ya kai dubu arba'in a wata. To da sabida haka muna kashe kusan dubu arba'in a wata a kuɗin lantarki. Lokacin da muke biyan flat rate, abin da muke biya shine dubu ashirin da biyar. Amma saboda mitan da aka kawo mana ya sa kuɗin mu ya karu, ban da karuwanshi muna amfani da abubuwa da yawa gidan mu. Don gida ciki biyu ne da falo, akwai fridge, akwai fanka, akwai AC. To in dai za je ba mita shi ma ba laifi a dubu arba'in in, amma ya fi lokacin da muke amfani da flat rate.